Eh ni ina son ice cream sosai kuma, wane ice cream nafi so shine irin vanilla flavor ɗin nan. Shi yana mun daɗi a baki kuma lokacin da na sha shi yana sa ni nishaɗi kuma yana sa ni jin daɗi saboda haka shi na fi so cikin kowane irin ice cream. Ina son ice cream sosai kuma na vanilla flavor na ke so.

Eh ina yi aikin baya lokaci, amma ba kullum ba kuma ba koda yaushe ba. Saboda ni kowane abu ina kan tsari ne kuma ina yinshi komun wuya a kan lokaci. Amma wani biyu inda na wuce lokaci sai inyishi bayan lokaci inda ya zama tabbas kuma ya zama dole inyi aikin nan dole sai nayi. Inma lokaci ya wuce zan yishi a kan nan.

Eh gaskiya duk lokacin da ruwa yake zuwa, abun da ni ke yi ina yin ƙoƙarin in tara ruwa in banda ruwa, in banda ruwa sai in ta tara ruwa. Wani bi kuma indai ina da ruwa kawai sai inje inyi shagalina kawai kokuma in kwanta kokuma inji daɗi abuna wani bi sai inyi bacci. Amma in dai in dai banda ruwa a gida dole sai na tara ruwannan saboda kar ruwan su wuceni.

Eh kullum nakan kwana kaman da daddare in dai lokacin bacci na yayi saboda nasa alam a kan saman wayana indai lokaci yayi sai ya tunamin wai lokacin bacci na yayi sai inyi bacci. Yawan ci na fi yin bacci kaman ƙarfe goma aka sai in tashi ƙarfe biyar. Kullun akan nan nake, inna yi bacci ƙarfe goma sai in tashi ƙarfe biyar na safe sabode sallah da kuma abubuwa da zan yi da safe.

Eh gaskiya ina kula da gashi na ko ko da ko wani sati biyu sai je a yi mun haski saboda bana so a ce in da gashi na ya dinga yawa saboda haka ko bayan sati biyu sai in je wajen mai haski a aska mun gashi haka nake kula da gashi na.

A ina kan zuwa kasuwa, inde inda yazamanto dole in je, inde ina buƙata abu ababai a gida kuma se se na je kasuwa kafin insiyosu, dole sai na je kasuwa amma sabo da aka, in ce kaman cikin sati na kan zuwa kasuwa kaman sau biyar akakosa uku. Sabo da kasan dole sai na siya irin su, irin su kayan miya da sauransu saboda haka ina zuwa kasuwa kaman, kaman ace kaman baya sati uku haka, kaman ace baya sati baya kwana uku.

Eh, ina jefa dutse nesa sosai, lokacin da muke ƙanana ma muna ɗan gwada wa, sai mu jefa duwatsu, mu samu duwatsu kaman irin biyar, shida, ko goma haka sai mu dinga jefawa sai muga wanne ne yafi nisa kuma gaskiya tun lokacin ina iya jefa dutse da nisa sosai, so ni me iya jifan duwatsu ne.

Eh muna inganta kuma muna, muna yi aikinmu inda ya kamata kuma muyi shi a ingantaccen lokaci inda ya kamata muyi. Saboda kome a duniya ne yana kan jere ne. Saboda haka inda suke zuwa aka ajiye saboda sai mun, dole sai mun inganta da shi inda ya kamata. Saboda haka inda ya kamata muyi aiki aka muke.

Ehh mu kan share gida kullum, saboda kullum mu ke tashi da safe bayan mun yi addu'o'in mu mun yi abubuwa da ya kamata muyi na farkwa sai mu samu tsintsiya ɗauka tsintsiya mu share ɗaki kuma sai saboda haka kullum sai mun share gidan mu haka nan muke kullum kullum sai an share saboda kasan dole sai da tsafta.

Eh ina juya wa bokano mai yaji saboda ni mai son yaji ne. Kuma mai so a samu yaji a cikin abinci ne, saboda haka. Yanzu lokacin da na haɗu da yaji saman abinci, dole zan ci shi a kan nan. Amman indai ya yi yawa kawai. Shi man da ya yi yawa zan ci shi a kan nan sai in fuska kawai saboda nasan abin da nake so nayi bayan da na iya.

Eh, matuƙar madubi da muke da shi a gida gaski ya sobode mi. Muna da ɗaki guda biyar kuma muna da bayan gida kaman guda biyar. Soɓoɗa haka ciki bayan gida guda huɗu. Muna da, muna da wannan a ciki muna da madubi. Banda haka wajen wucewanmu kaman yin faranda haka muna da madubi a wajen kaso aka ajiye kaman biyar ko shida. Kuma akwai kankananu ma. Amma wanda suka iya dan garinnan su guda biyar ne cikin gidanmu.

Ehh ina iya kuna wuta, ne ko wuta gas ne in zan dafa nake kunawa kuma wani bi in zan kunna wuta indai akwai shara da mukeso musa wuta in ma zan kunna kuma wani bi in zamuyi defa da itace zan kunna wuta saboda haka ko wane irin wuta inaga ina iya kunna shi.

A'a, ba ni haɗin kai tufafi ba saboda ni ɗinki ba aiki na ba ne ba, sai dai in kai wajen masu yin ɗinki sai su ɗinka mu amma ni ban iya ɗinki ba gaskiya saboda ɗinki kakan sani a kwa mutane wanda suke, wanda suke koya aikin ɗinki. Su ne sukayi ɗinki amana ni gaskiya ban yi ɗinki ka yaba.

Ina daidaita aikida rayuwa saboda ni ne mutum mai son aiki kuma mai son rayuwa. Saboda haka ina ba kowanne aikinsa lokacin aiki. Na tsara mai lokaci da na sa to lokacin wannan wojen lokacin aiki ne. Saboda haka bana haɗa lokacin aiki da lokacin rayuwata. Sabode duka biyu ba su iya haɗuwa.

Eeh, ina ketere ƙafafu wa ƙafafuna idan na zo zanyi zama amma ba koda yaushe ba. Ina ga kamani in na kefashi, in na kifashi na ɗan yi shima sai canzawajen zama amman nafison in ƙafa ƙafana idan na zo zama saboda haka ne nake jin daɗin zama.

Inda lokacin hutune ina fiso a ce, in je wajaje, ingen abu-abubuwa daban-daban wanda ban, wanda nike da sha'awa, wanda yake da sha'awan geni, wanda na jima nake son geni. Saboda haka ni mutumine wanda yake son ya ɗan yi tafiya. Inde, inde na zo wajen shi, wajen hutune sai ina, na fi so ace inyi tafiya. In tafi daga inde nake sai in je wani waje da ban in je in ga abu, ababe masu, masu muhimmanci, ababe sabobi.

Eh ni buredi da nikef-da nafi so shine buredi mai bota, buredi ne wanda ake, buredi da ake yi yake da zafi. Lokacin zafin sa aka nafi son buredi, aka nafi son cin buredi kuma ina son buredi da yake da zafi saboda zafi nan yana mun daɗi. Sanin cewa yanzu ake yin sa kuma yanzu na siya kuma lokacin nike ci.

Ena ina iya bada bakonchi saboda inna gan baƙo, ina girma mashi sabode ekamu boyf anche a dinga girmamawa baƙo. Sobode aka inde baƙo yazo ko kuma ko nininda masanashi sibasanshiba, inde yazo gurina dole sena girma mashi kuma na bashi sa akinsa. Sobode haka ni mai son bakone kuma ena kekewtawa kuma ena ba bakonchi muhimu nche.

Eh ina amfani da gidan sauro. A lokacin sauro idan sauro suka yi yawa sai ki amfani da gidan sauro saboda ba na so a ciza sauro a jikina. Saboda haka inda lokacin sauro yazo sai in yi amfani da shi saboda tsako, saboda inda kayan, saboda tsakon sauro ya sake.

Ha dole mjiya kuɗi tawa yayi, inde, inde na zo nya bubuwa saman waya. Amma kasuwan ci ne amma kuɗin sa credit nakira ne ai kowa ne duk ka wa ennan saboda duniya yanzu ya zo da sauƙi, sai a ci nike akan iska kuma a bada kuɗi a sama iska ba ta gani an gan juna ba.

Eh ina de sa hannu, amma ba koda yaushe ba indai indai na, na zo na san dole kuma ya kamata in sa hannu sai insa hannu abubuwa de kuma bai kamata in sa hannu sai kawai in barshi kawai. Amma wani bi inde kuma ba gaiyyace niba kuma ba ne ma ba ne me niba sai kawai in bari kenan lafiya. Sabode sawa hannu ba dole ba ne ba.

Eh wanda ƙar fafa min baya a yi, budurwa wa ce, budurwa na ce wanda ni kiso wanda na fi so. Saika keke fafa mabaya ko wani abu, abu, abu na zanyi kuma wajen ayyu kana kullum sai ka sata keke fafa min baya kuma na fi so akana kuma na jin daɗi akana. Saboda ka san rayuwa dole sai ka kana yi wanda keke fafa mabaya.

Eh ina, ina zuwa kasuwa inda ya kamata kuma ya kamata in je kasuwa dole sai naje kasuwa amma cikakken zuwa kasuwa kullum ba sai dai na tashi nima abu in dai kuma ya zama to dole sai naje cikin kasuwa, dole sai naje kasuwa in nima abuda nikeso. Amma zuwa kasuwa ba kullum bane ba sai dai ya, sai dai ya zama to dole in je sai in je cikin kasuwar in samu abun da nikeso. So zuwa kasuwa na kama iri-iri ne, hawa-hawa ne.

Eh ina son daƙina yayi haske saboda ni mutum ne wanda bai son duhu kuma na tsana duhu saboda haka ina son haske kuma in dai ɗaki na yana da aske ina jin daɗi haka nan. Saboda gaskiya ba abun da yafi haske a rayuwa na n. Kuma dole sai da haske kuma ina jin daɗi ganin haka, ganin haske ina jin daɗin haka na.

Eh ina kuka lokacin yanka albasa. Inda albasa ɗin ya zama toh ina da ƙarfi sosai amma yawanci wani biyu inda albasa ɗin bai dai wanan sosai kawai sai kagan mutumin ya yi kuka ba amma inda ina da zafi sosai, dole sai na yi kuka saboda mutane ma hakannin suke yi, inda suke yi zogun albasa suna yin kuka amma toh.

Eh, gun aiki na, na zuwa gun aiki ina ci abinci inda na je da abinci. Amma wani bin indai ban je da abinci ba, sai in samu kaman irin su snacks aka, abu abinci masu na fulawa wande ba su de ƙarfin sosai. Hakan nan sai in samu in ci indan ji daɗin kaina kuma in ci gaba da aiki na. Abun da nike ci a wajen aiki kenan saboda ba a cika samu ci abinci ba.

Eh nakan kallon madubi kullum ko da sassafe idan na gama shirya wa zan fita wajen aiki, dole sai na duba madubin inganni ya nake kafin in fito. Kuma haka nake yin kullum koda yaushe in natashi fita dole saina ga kaina yakake kafin nan sai in fito. Kuma ace da kullum muke kallon madubi.

Eh na iya yin ihu saboda tun muna ƙanana ake koya mana kuma tun lokacin akazo ayi ba'a mantaba ina yin ihu amma to sai dai na tashi ko kuma wani inda ina jin sha'awa yin saboda haka, ni ba mutum me son hayaniya ba saboda haka ban cika zuwa wajen ruwa ba amma in naje na iya ihu.

A'a bana zaman, bana zaman kangiwa saboda ba, bana so yin ababen nan masu girma sosai indai na gansu ina ɗan jin tsoro saboda haka sai ina ɗan, ina ina dan far gaban hawa giwa. Amma akwai mutane masu yin inda suke hawa saboda sun saba ne shi yasa.

Eh, na kan tofa miya a waje. Lokacin da na tashi na zan tofa miyau, sai in fita waje in je in tofa shi, sai in koma inda nake zama. Saboda kasan mutum ba zai dinga tofa miya a duk inda yake ba. Dole sai ya ɗan fita, ya ɗan je waje sannan sai ya je ya tofa, kuma haka nan nake yi kullum in na tashi tofa miyau.

Eh ina cire takalmana kafin in shiga gida sai in aje ta a waje. Amma indai na zo cikin gida, inda zan yi bacci sai in shiga da takalmana da yake waje. Amma haka kai tsaye idan ina zuwa daga waje sai in cire takalmana daga waje kafin in shiga gida. Hakan nan nake yi a gida sannan kuma ba ni kaɗai ba dukan mu da muke gidan haka mukeyi a gida.

Da yamma ka fi yin kwana ina kan yi, ina kan yin shawara da matata sai mu zauna mu tattauna abubuwa da ya kamata sannan sai mu shiga sai muyi kwana. Haka ya zama, ya zamto ya fara zamto cikinmu kuma hakan nan muke yi da ni da ita kullum ko da yaushe.

Eh ina sallan igiya tun ina makaranta saboda kasancewar sallan igiya ayi yawane kuma na yi ta tun ina makaranta amma ya ɗan jima da na yi saboda yanzu an ɗan yin girma. Amma lokacin da muke ƙanana muke makaranta ayi abun da na fi son yi cikin abubuwa na shan nishaɗi ne.

E, abubuwa da nake siya da ya kasuwa yana da matuƙan girma indai na je kasuwa. Kamar kuma da na sanda ce waina bukata sensya. Amma yawanci inda babu kuɗi sosai a nuna kafin in siya, sai in samu wanda yana fison son siya, son siya suna da kuɗi basu isaba. Amma in da akwai, akwai sauran kuɗi kuma akwai kuɗi duka, abinda nake so akasuwa se in siya, zuwa zuwa ne.

Eh, inda na zo cin abinci idna abinci suka rage, zan sam ba mutane masu buƙata su so ci abinci. Kuma wani bi indai ban samu suba sai in zubar kewai. Amma ban cika zubar ba saboda dole sai ka samo mutanen wanda suke so abinci sai a babba su ci. Abun da na ke yi da ragowa abinci kenan koda ya ushe.

Kayi na amfani da kunannen waya saboda tun da ni ke, ƙara mini ke amfani da su kuma ya zama to abun da ni ke so sosai saboda na iya amfani da shi kuma ina amfani da su ko wane iri ko da ya yake saboda haka ni ina son amfani da kunannen waya, ina amfani da su.

Eh ina cin tafarnuwa in dai ansa saman abinci saboda ni indai abinci ne kuma indai nazo ci ko wane irin abinci in dai mutane naci inaci saboda haka indai akwai tafarnuwa sama abinci ko kuma cikin abinci ina ci tafarnuwa ne tare da abinci eh haka ina ci.

Eh ni mutum ne wanda ya yadda addu'a kuma mai yin addu'a kullum saboda an ce addu'a yana sa mutane yana mutane kuma yana kare mutum a kan ko wane irin matsala saboda masaloli suna da yawa yanzu sai mutum ya cigaba da yin addu'a saboda haka ni kullum koda yaushe ina yin addu'a. Kuma ni mutum ne mai addu'a.

Eeh gaskiya ina shan kofi kuma ina son shayi. Amma duka biyu ba wanda bana so amma ya dangance wane irin lokaci ne. Kaman kofi yanzu na fi son kofi, na fi son kofi a lokacin sanyi amma lokacin sanyi ma kamar da sassafe haka nake son shan shayi mai zafi. Amma kofi kuma da rana ne koda daidai na sha kofi saboda haka duka biyun na sha.

Eh, yana lokacin da muwa aiki da yin abubuwan da ya kamata a lokacin sa. Nidai ina yin abin da ya kamata a lokacin sa, ina ba ko wane aiki haƙƙin sa. Dole sai a daina damu mawa a wajen aiki, sai dai a dinga naima, a dinga nima kamar sha wata. A gurin wanda na nema aiki. Saboda haka yana yin abubuwa na wajen aiki a lokacin sa.

A gaskiya kasan zafi bala'i ce kuma zafi abu ne mara kyau. Inda nake magin ceta ina da fanka, ƙara man fanka wanda da dai zan iya sa caji kuma yana riƙe caji. Saboda indan nake lokacin zafi, eh, dashi nake juyewa kuma in yi amfani da shi, zafi suka yi yawa.

Ina son ziyartar abubuwa da dama, saboda ni mutum ne wanda yake son yi tafiya sosai, kuma ya ga sababbin ina son na ziyarci ƙasashe wanda suka fi ƙasar mu ababe, saboda haka ni mai son ziyara ne kuma ina farin ciki da ziyara.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ina ajiya wajen na tashi yin wani irin, wani irin ciniki a yanar gizo sai in yi amfani da ajiya da nayi a ciki. Ina, ajiya saboda ciniki da zai taso a nan gaba.

Eh, abinci da dama sukan sani jin daɗi amma wanda yafi sanin jin daɗi matuƙar ita ce abincin gargajiyar mu wanda muke ci a wajen mu. Ita ce tuwon rice ana yin shi ne da shinkafa. Tuwon shinkafa a gargajiya ana yin shi ne da shinkafa kuma aci shi da miya mai zafi. Nado son shi da zazzafi, yana da daɗi sosai.

Eh na iya ɗaure kuɗi, mato kasan dorewan nan ba aiki mazaje bane ba aikin mata ne. Amma to ni ma na koya gurin a lokacin da nake ƙarami na koya cikin, wajen mataye ne ake ɗaurewa, shne ake ɗaure, saboda haka na iya ɗaure ƙulli.

Eh gaskiya indai ya zama ni ina jaka-jakawanta mutane inda ya kamata kuma inada ake sa ni inyi jakawancen mutane ina yin shi ne da motuƙar, da motuƙar, da motuƙar sak sa kai kuma da sa jiki sabode bana so ace ban iya ba.

Launi da idanun na suke launin farin launi ne kuma saboda ni mai son fari ne shiyasa na zaɓi fari kuma ina matuƙar son fari saboda haka idanunmu suna launin fara ne fari suke.

Eh akwai motoci masu zuwa gurin mu inda shara sukayi yawa sai mu basu sai su je su bi zubar mana haka muke zubar da shara a gidan mu. Bawai muna zuwa da zubar da shi wajen shara bane ba akwai motoci masu zuwa zubar da shi ko wani sati sai mu basu sai su zubar da shi jaka muke zubar da shara a gidan mu.

A'a, bana kallon tauraro da daddare ai. Wasan yara ne, yara ne suke kallon taurari ada amma yanzu kasan abubuwan sun, sun danyi ja gaba saboda haka bana kallon taurari, bana kallon taurari kuma ammz lokacin da muke ƙanana nake kallon tauraro amma ba yanzu kuma ba saboda ba.